Kana son karanta littattafai? Eh gaskiya ina son karanta littafai sosai musamman ma kaman irinsu litattafai dasuke da ma'ana. Ko zance suke da asalin inganci a rayuwar mutum kamar irin littafin da idan ka karanta shi za ka iya gane abubuwa da yawa, za ka iya kuma canza abubuwa da yawa. Irin waɗannan littattafai gaskiya suna da asalin waton ma'ana ga rayuwar ɗan adam. To a matsayina kuma na ɗan adam ina so asalin waton karanta waɗannan littattafai sosai. Na so da yawa na kan je in nemi ɗan littattafai, in dawo gida in zauna in karanta littattafai na wani lokaci ba wai ko don wani abu ba ko da kawai ina so zan kar in zauna ba kasance ba na yin komai. To da zaman banza gara in ɗan nemi littattafai na ina karanta su. Kuma gaskiya na kan ɗan samu waraka, na kan samu jin daɗi, na kan samu abubuwa da yawa in na samu littattafai wanda raina yake so in na karanta su a lokacin da nake son in karanta sai in ji daɗi. Wa.

Menene kake yi lokacin da ka kamu da mura? To mura dai ni a gaskiya zan ce bani da wani ciwon da yake girgiza ni kamar mura. Kuma lokacin da na kamu da mura akwai abubuwa biyu zuwa uku da nake yi. A lokacin da ina da mura gaskiya ina yawaita son amfani da ruwan zafi. Na sha ruwan dumi ko da safe ko da rana ko da daddare. Bayan kuma haka nakan ɗan yi amfani da akwai su kamar ɗansu ginger, su garlic da citta, tafarnuwa da me yake da sunan shi, da kanamfari, da lemon tsami da kuma zuma. Yanda nake yi shine zan daddaka cittan nan in haɗa shi da kanamfari in daka. Sai in sake haɗa shi da tafarnuwa in daka. Sai in sa shi a wuta in sa mai ruwa. Idan na sa maye ruwa in na tafasa shi ya tafasu, ya tafasu sosai nakan sha kuma wani lokaci nakan yi sirace. In nayi sirace na ɗan kwana ɗaya zuwa kwana biyu to a gaskiya nakan samu waraka. Wani lokaci kuma saboda yanayin rayuwa idan ban samu irin waɗannan haɗin na sha ba, wani lokaci nakan ɗan siya irin su kamar ace. Loratidin saboda ya fi don rage mun wata raɗaɗin atishawa da nake yi. Ko kuma wani lokaci in siya kaman ɗan su procool in sha maganin dai mura. To idan nayi wannan gaskiya nakan ɗan samu ɗansa ida nakan ɗan samu sauƙi. Kuma bai cika wuce wani kwana uku zuwa huɗu haka za kaga mutum ya samu waraka in sha Allah.